Ina kake so ziyarta? Idan akace, aka tambaye mutum ina yake son ziyarta, Ana nufin wani wuri ne a zuciyarsa, ya ƙudarta yana so ya ziyarta wanda ya jima da sawa a ransa. Ni anawa, ina da wani wuri da na sa a raina ina son ziyarta. Wanda haka duk wani musulmi yake da wannan. Ni ina so in ziyarci Makkah da kuma Madina. In ziyarci ma'aiki Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli 'ala Muhammad wa'ala aali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala aali Ibrahim innaka Hameedun Majeed Allahumma barik 'ala Muhammad wa'ala aali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa'ala aali Ibrahim innaka Hameedun Majeed.